Wannan tambaya ta ce wane launin idanunka suke? Launin idanuna wato, ah, ba ƙi ne da kalan madara ba pure white bane. So haka launin idanuna suke.